Kana son wurare masu hayaniya, gaskiya ne bana son wurare masu hayaniya, sai dai wata rana za ta kamani. Misali ace in ka shiga kasuwa ka ga duk yanda ba ka kason hayaniya, ka je gurin hayaniya ne, dole ka yi haƙuri da hayaniya. Kuma idan dai zaka shiga cikin jama'a dole zamu kai aƙuri. Amma musamman idan dai kana gida dai to, kuma in gidan ba yara, tunda yara su in suna nan dole ai hayaniya. Amma idan gida ba yara gaskiya za mu sauƙin hayaniya. Musamman ma lokacin da mutum ba zai buƙaci hayaniya ba, inda lokacin da za a ce mutum yana karatu ko yana wani bincike ko kuma wani nazari, wannan hayaniyan zai dinga kawo mishi tikas ko yana dinga jan hankalin shi zuwa wani gefe daban ko bangare daban. Shi yasa a duk lokacin da mutum zai abu na nazari ko kuma na tunani ya kamata ya yi a inda ba hayaniya saboda ya samu sauƙi. Kuma ko da yaushe ina gwada ƙwaƙwalwar ƙarfina in tabbatar da cewa in zan yi karatu na sami wuri wanda babu hayaniya kuma babu ihu, babu wani damuwa.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Ko wane rana rana ne dole ace mai kyau, musamman ma a cikin mako. Ba za ka ce wanda rana shine mai kyau, wanda mara kyau ba. Amma akwai ranar guma masu albarka wa'yanda sunan musamman ne. Misali ace ranar Juma'a gaskiya rana ne wanda ko wane musulmi yake farin ciki saboda kaman ƙaramin sallah ne. Ko wani Juma'a kowa yana cikin farin ciki kuma kowa yana cikin son ace sa kaya mai kyau ko da ba sabon kaya ba. Za ka ga kowa ya ja ni makaya mai kyau ya sa. Musamman ma kowa aka ga ya sa farin kaya saboda an fi so a sa farin kaya. Da wuya ka kalla mutum wanda kayanshi ba kyau ko kowa ya yi datti ko kowa ba a wanke ba. Ko da mutum zai yi kwana shida yana sa kaya marasa kyau. Idan aka ce yau Juma'a ne zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya sa kaya mai kyau wanda shi ma za a ga ya shiga, shiga iri na daraja da mutunci. Kuma ranaku wa'insirinsu Alhamis ah da Litinin shima ranaku ne masu albarka saboda ranar ake kai aiki na mutum zuwa ga ah inda ake auna.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? A'a gaskiya da safe na fi kuzari, musamman ma da safe in na tashi a barci. Ka ga dama da yamma wannan a gajiya nake, na zo a wurin aiki ko a makaranta zan kwanta in huta. In aka ce zan kwanta misali kamar ƙarfe goma, ka ga na samu barci kamar awa biyar. Lokacin da aka ce ko mutum ya samu barcin awa biyar dole ya tashi da kuzari. Da safe idan na tashi ina shiryawa zan fita aiki ko makaranta da kuzari na kuma da ƙarfi na saboda ai da sassafe kam dole ace mutum yana da kuzari yin aiki ko kuma abin da ya sa a gaba. Amma idan yamma yayi za ka ga mutum saboda ya je aiki ko kuma ya je makaranta gajiya ya zo za ka ga babu ƙuzarin. Koda akwai ma za ka ga ba kamar da safe bane. To amma wataran idan ya kasance aji nake da shi ne yamma ko kuma ace ina da aikina ne duty ne yamma to gaskiya na fi kuzari da yamma. Kuzari dai, ko da yaushe mutum yana da kuzari amma la'akari da aikin da ya yi shine yake kawo mishi kuzari. Yanzu ace mutum tun da safe yana zaune ba abin da ya yi. Ka ga dole ya ce yana da kuzari. Amma mutum tun da safe yana aiki har ya wuni. Dole da daddare ko da yamma ace ƙuzarinshi babu saboda gajiyar da ya yi na aiki.

Me kake yi da safe lokacin da ga farka? Da sassafe, ni abin da ke tadani daga barci daman sallah ne. Idan na tashi ƙarfe uku da rabi, zan yi addu'ar tashewa daga barci. Zan gode wa Allah da ya sake nuna mun wani sabon gari, sai in tashi in yi alwala. In tashi nayi alwala, zan zo in sa incanja kayana saboda ni masallaci guri mai tsabta ne sai in sa kaya sabo. Kuma ana so mutum mai tsabta ya sa kaya mai kyau saboda kayan barci wani ayage wani haka, to sai ka sa kaya mai kyau. Sai in fita in tafi masallaci, in je in zauna, in yi addu'a, addu'ar safe, in yi karatu. Duk wani abin da addini ya koyar wanda mutum ya kamata yayi na safiya zan zo zan yi. In nazo da safe kuma in zo in gaishe da dasafe. Idan na zo daga masallaci, zan yi addu'a in shiga gida. In na shigo kuma zan zo za mu gaisa da mamana sai mu gaisa da 'yan uwana kuma idan ba makaranta sai kuma in sake dan kwanta wa. Huta kafin ace kamar ƙarfe takwas ko tara na sake farkawa natashi.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Eh launin tawada da nake amfani da shi shine misa, ah ja. Saboda ni malami ne kuma ni ma'aikaci ne na bangaren lafiya. To launin tawada na rubutu ja ake amfani da shi wajen rubuta magani ko kuma wajen bawa yara natija abin da suka je. Yanzu idan muka ba yara jarabawa dole mu ba su sakamako. To idan zan ba su sakamako, kamako ina amfani da launin tawada ja ina sa musu sakamakonsu. Ko ina tabbatar da cewa duk yaron da yayi jarabawa na ya wuce. Ba saboda bana so in rike yaro ko kaɗan ne a lamarin makaranta. Kuma a ko da yaushe ina yawar gudan ƙarfi na in tabbatar da cewa kowane yaro na mishi adalci, na mishi kara ko da ya yi laifi. Indai laifin nashi bai yi nisa ba kuma duk yaron da suke da ƙoƙari ina taimaka musu ina ƙara musu maki. Ko da yaro ba shi da ƙoƙari ne idan na ga yayi abu wanda saura kaɗan ya samu natija mai kyau ina amfani da jan bairo ina in ba shi maki.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Eh, na sa wayana automatic mode shi Automatic mode shine wani yanayi wanda zaka sa wayanka, wanda yanzu misali idan da safe ne za ka ga ai ba a, ana buƙatar haske a waya saboda haske ne ke taimakawa ka kalla wayanka. Idan hasken wayanka ya yi kaɗan, hasken yanayi ma ba zai bari ka kalla wayan naka ba. To sai in sa shi har sai na saita shi, zaka ga da kanshi shi ma wayan ya ƙara haske. Idan kuma aka ce rana ta yi, yanma ta fara idan dare ta yi kuma wannan lokacin ba a so waya ya samu haske da yawa saboda yanayi, yanayi duhu ne, haske kaɗan ma yana iya biyan buƙatar kallo. To idan wayan zaka ga da kanshi ya mai da kanshi low mode ba tare da na sa shi ba kuma hakan yana taimako wurin ganin wayan bai ja caji da yawa ba kuma wurin ganin cewa wayan ya daidaitu da kanshi ba tare da kai ka sha wahalan daidaita shi ba. Ako da yaushe wayana shi da kan shi yake daidaita haske ko da an kira ni ko kuma ko da muna chatting ne da mutane.

Wani irin fim kake son kallo? Gaskiya, a jimilla ni ba mutum bane mai son kallon fina-finai. Amma ba zan ce ba na kallon fim ba, sai dai ina kallon fim wani sa'in saboda ma'adanin shi ko kuma wani abin da yake faruwa na labari. Misali ace irin idan ina hutu bayan da nake zuwa ko kuma ina hutu ina gida, irin misali fim na nishaɗantarwa kaɗan wanda ake yi dariya kaɗan. Bawai fim ace na faɗa ko kuma na Indiya ba. Gaskiya bana son yawan kallon fim na faɗa ko kuma fim na Indiya saboda ina kallon raini hankali ne. Aka kalla mutum daga ya nushi bishiya, aka kaga bishiya ya faɗi ko kuma ace mutum ya mare mutum, sai aka ga wai mutum ya karye. To ina kallon wannan duk rainin hankali ne, sai sa ba na kallon irin fim na Indiya da sauran su. Amma irin fim da za ka kalla akai dariya kuma abu ne wanda yake faruwa yau da kullum kawai anyi kwaikwayo ne yana iya faruwa a cikin jama'a. To irin wannan fim ɗin ina kallo, musamman ma irin fim na Hausawa wanda suke yi lokaci bayan lokaci.

Wane launi idanunka suke? Ai kowane ɗan adam da halittan shi kuma kowane halitta da yadda Allah yayi shi. Yanzu misali a ɗauki mutum gabaki daya. Kowane ɗan adam idon shi baƙi ne da fari wato baƙi shine a gaban ido sai fari shine a baya. Kuma yawanci mutane za ka kalla idon su dai wani baƙi ya bambanta da na wani. Wani za ka kalla baƙin baƙi tsiri ne kuma fari fari fat ne. Wani kuma ka kalla baƙin ba baƙi sosai ba kuma fari ba fari sosai ba. Amma dai da wuya ka samu mutum ace baƙi baƙi ƙirin kuma fari ɗin ba fari ba. Haka yana taimakawa sosai saboda duk abun da Allah ya halitta akwai dabara mai tsanani a ciki wanda ƙwaƙwalwa sai ya yi tunani zai gane kuma zai gane girman Allah da buwayan shi. Akwai kuma waɗansu dabbobi da zaka kalla idon su, su ja ne, waɗansu aka kalla kaman yellow, waɗansu kaman green dai kowa da halittan shi. Kuma yawanci ido kaga lokacin gani ne. Yanzu shi ɗan adam da daddare yana samun haske ba ya iya kallo sai da haske. Amma idonsu kuliya ko da ba haske da daddare idon su yana iya kallo. Kaga dole idonsu da namu ya bambanta.

Kana iya rera waƙa? Gaskiya ni ba mawaƙi bane kuma ni bana ma son waƙa. Na farko abin da ya sa bana son waƙa shi waƙa ba wani abu bane wanda addini ta ba shi goyon baya. Koda yake waƙa iri iri ne akwai waƙa wanda addini ta ba da izini ko kuma ace addini bata tsananta a kan shi ba. Misali irin waƙa na sakafa wato na basira da fasaha. Irin waƙan da zaka ga kamar wa'azi ake yi kamar ana bayar da wani magana ne masu ma'ana kamar kari magana ne wanda ya kamata mutum ya zauna yayi tunani a kan su. To irin wannan wa'azin gaskiya ina sonsu kuma saboda suna da amfani sosai. Kuma duk mutum da aka ce ya yi amfani da shi ka ga irin ya ji irin wannan waƙin ba su ɓata shi ba sai dai ya samu fahimta a cikin shi. Waɗansu lokutan kuma za ka ga waƙan ana bayar da kamar wa'azi ne ma kawai. Mawaƙin kamar yana wa'azi ne irinsu Imrul Qais da sauransu. Waɗansu malamai ma kuma suna amfani da waƙa amma su waƙa iri iri ne. Akwai waƙan da kawai iya balaga da iya magana ne. Wani waƙan kuma za ka ga ana sa kaɗe kaɗe. To waƙan da ba'a so shine wanda ake sa kaɗe kaɗe musamman ma a haɗa mata da maza.

Wani 'ya'yan itace kake fi so? Gaskiya 'ya'yan itace wanda na fiso ni babu wani 'ya'yan itacen da zance shi na fisso. Ko wani 'ya'yan itacen da na samu ina amfani da shi. Amma misali ace kamar irin su kankana da lemu da soran su gaskiya ina amfani da su saboda suna da amfani sosai. Musamman ma a lokacin irin su lokuta lokuta ne ace irin su sanyi da soran su. Haka ko wani 'ya'yan itace akwai lokacin da ake buƙatan shi. Yanzu idan aka ce sanyi irin 'ya'yan itacen da nake ci shine irin su ayaba da, da lemu da mangwaro idan akwai. Amma idan aka ce lokacin zafi ne ina amfani da 'ya'yan itatuwa kamar kankana, kamar abarba, kamar gwanda da soran su. Kuma idan aka ce yanzu aka ce yanayin azumi ne ina amfani da irin su dabino, ina amfani da irin su, ah, abubuwa dai masu amfani sosai. Saboda haka 'ya'yan itatuwa dai gaskiya ni amfani da su kamawa take. Kuma duk lokacin da na samu mu abun nake amfani da shi ba lallai sau lokaci kadan.

Ana sanya hula? Eh gaskiya ina sa hula saboda duk wani mutum wanda ke so mutunci da daraja dole ya sa hula. Kuma yana sa hula musamman idan zan shiga cikin mutane ko kuma zan shiga cikin uzuri ko wani biki. Duk lokacin da aka ce akwai aure ko wani biki mai muhimmanci dole in sa hula saboda hula shine ke nuna martabanka da darajanka a cikin mutane. A duk lokacin da aka ce mutum baya sa hula, haka kalla mutane ba wa kowa bane zai mishi kallon babban mutum. Amma duk lokacin da aka ce kana sa hula, kowa zai dinga wa kallon mutum mai daraja mai martaba. A ko da yaushe ina yawo da ƙarfi in tabbatar da cewa na yi ƙoƙarin ganin na kare mutuncina da taimakon Allah saboda mutum shi bai isa yaima kanshi komai ba sai dai taimakon Allah. To ina sa hula saboda amma ni sai dai uzuri don gaskiya ba mutum bane mai son damuwa. Ina ganin hula baya wata abin daraja amma kuma yana kawo min irin su misali idan ina so in shiga guri bana sa hula sosai sai dai idan takama uzuri ko wani abu na amfani sosai.

Wani fure kake fi so? Gaskiya ina son fure, musamman ma fure masu kamshi. Duk lokacin da aka ce wannan fure ne abu mai kamshi to gaskiya ina so. Ko da yaushe ni mutum ne mai son tsafta kuma mutum ne mai son kamshi. Sai yasa ni ke amfani da fure masu amfani, masu kamshi. Irin mutum ace fure na son fulawa, fure ne mai kamshi wanda kowa yana son yin amfani da shi musamman ma mutumin da yake son tsafta. A ko da yaushe ina tam son mutane masu son kamshi, saboda shi kamshi yana daga cikin tsafta kuma duk mutumin da za a ce jikin shi ko yaushe kamshi yake zaka ga mutane suna dara ja shi kuma suna ganin mutunci shi.

Kana fison bas ko tagzi? Gaskiya, lokacin da muke kanana ni ina tsoron ma tagzi saboda ana cewa wai ana ɗauke mutane da shi. Na fi son bas saboda wayan su dalilai masu muhimmanci. Idan aka ce bas mota ne wanda kowa zai samu guri ya baje, ya huta, ya sha iska, kowa zai sha iska iya gwargwado to amma idan aka ce tagzi fa, shi fa mota ne wanda zaƙu cun kurkuɗu kuma a rufe ƙofa ba wurin iska, ba wurin dariya, ba wani wurin nishaɗantarwa. A bas akalla zai iya ɗaukan mutum sha biyar. To a cikin mutum sha biyar wannan za ka ga ana wasa, ana dariya har a je inda ake bukata. To amma a cikin tagzi ma tagzi mai ɗaukan mutum da yawa wanda akayi lodi da yawa shi ne ya ɗauki mutum huɗu ko biyar, uku a baya biyu a gaba. Kuna mamatsi a jikin juna kaman kifi. To ka ga ba ma iska ko wani natsuwa wanda za ka samu lokaci har za ku hira da mutum ko kuyi wani zance mai muhimmanci. Shiyasa ko da yaushe ina fi son bas amma ko da idan naje siyan abun hawa na kai nama, ina son mota mai ɗan girma, mai ɗan faɗi wanda zan sha iska a ciki.

Yaya kake juyowa zafi? Gaskiya ni ba mutum ne wanda baya son zafi. Kuma duk lokacin da aka ce lokacin zafi ne ina gwargwadon ƙarfina in ga cewa na yi amfani da duk wani salo da dabara waɗanda taimakon Allah wanda zan jurawa zafi. Na farko ina saka kaya wanda su ke da kaya ne waɗandaka yi shi da wulu ba kayan siliki ba saboda kayan wulu yana ƙoƙari wurin riƙe zafi, yana riƙe gumi kuma yana barin iska ya shigo jikin mutum. Kuma ina amfani da iskan air condition wato AC saboda wurin cewa in ga na samu sauƙi musamman ma a wurin aiki ko a cikin mota ko kuma a cikin ɗaki a gida. Lokacin da aka ce na fita kuma wurin mutane cikin fili ko tsanani to ina wurin tsararin mutane inda kowa da kowa yake ina gwargwadon ƙarfinta in ga na sa hula kuma na yi sauri ban daɗe a cikin rana ba. Ina tabbatar da cewa bana zama a cikin rana saboda hakan yana kawo yawan zafi kuma ina gwargwadon cewa in ga duk inda na shiga wuri ne wanda akwai iska, iska ko na AC ko kuma iska ne na haka na yanayi.

Kana amfani da matashin wuya? A'a gaskiya bana amfani da matashin wuya, saboda shi ɗan Adam an fi so ya riƙe abin da Allah ya halicce shi da shi. Duk lokacin da aka ce mutum zai riƙa abubuwa waɗanda bai kamata ba misali a ce ya ƙara gashin ido ko ya yi amfani da matashin wuya ko ya ƙara farce wanda ba nasa ba ne hakan yana nuna kamar rashin godiya ne ga halittar da mahaliccinsa yayi masa. Shi yasa ko da yaushe idan zan yi amfani ina amfani da abubuwan da suka kasance na halittata ba abu bane wanda zan saya na kasuwa ko da sauran su. Ni mutum ne mai godewa Allah da abin da ya yi min kuma na gode masa. Kuma duk abin da Allah ya yi maka shi ne daidai. Kuma mutum idan aka ce ya yi irin misali masu shafa mai saboda su zama fari, za ka ga daga baya fa a wajen neman haske sai tsufa ya zo Za ka ga duk fatar su ya cukunkune ya ɓace da sauran su. Saboda haka duk lokacin da mutum ya samu halittar sa ya gode wa Allah shi ne nashi. Amma mutum ya yi amfani da irin su matashin wuya abun da yake ƙara wa gashi haske da sauran su duka ba a buƙatar sa.

A wane wata aka haife ku? To, gaskiya ne an haife ni a watan azumi. A'a, idan aka ce zan yi ma lissafi ne na shekara kala biyu, farko shekaru na addini wanda ingantacce an haife ni a watan azumi wato watan Ramadana. Wata ne mai alfarma, mai albarka shi wasu ma 'yan su iyaye suna kiran yaran su da Ramadan idan namiji ne. Idan kuma namace ne ana kiranta da Ramadana ana musu laƙani da wannan watan da aka haife su. A lissafin bature kuma wato shekara na kalanda na hijran, na haihuwar Annabi Isa to ina gani an haife ni a watan Mayu wato May, ranar biyar ga watan Mayu shekara dubu biyu. Wannan shi ne lissafin da aka rike mun kuma ake bani shi a ko da yaushe. Saboda haka ina ƙoƙarin cewa in ga na rike wannan kuma daga inda naje aka tambaye ni ina bayar da wannan lissafin saboda ana so ko da yaushe a ce lissafinka na haihuwa da na, na inda ka bayar da misali a makaranta ko a wurin aiki ko a banki ya zamanto wato iri ɗaya saboda gudun ace wani abu ya samu matsala.

Wane irin mai kake amfani da shi? Eh, gaskiya ni ina amfani da mai ne wanda kowa yake amfani da shi. Mai wanda baya ƙara farin fata, mai wanda baya ƙara launin fata, mai wanda an halitta, an, ya halatta ai amfani da shi. Saboda yanzu misali akwai mai wanda suke ƙara farin fata to ni sam sam bana zuwa kusa da su. Mai kuma akwai mai kala biyu ne, akwai Vaseline akwai lotion. To idan lokacin sanyi ne gaskiya ina amfani da Vaseline saboda shi Vaseline yafi rike jiki. Dik da shi Vaseline baya ƙara laushin fata kuma de mai ne wanda kawai zai kare fata daga yin fari sai dai kuma ya ɗan ƙara wani ƙamshi. To lokacin sanyi da shi nake amfani saboda shi yafi rike jiki. Amma idan akace lokacin zafi ne wanda jiki ma baya buƙatar mai sosai, ina amfani da lotion saboda shi lotion mai ne wanda baya rike jiki amma kuma idan lokacin da akace lokacin zafi ne, sanyi ne sai dai Vaseline. Amma in zafi ne kuma lotion shi saboda ba wani zai ƙara ƙamshi kuma zai ƙara laushin fata kuma zai gyara fatan shi kuma ba wani bleaching bane, ba wani abu mara kyau bane.

Kana jurewa barkono mai yaji? Eh ina juriya barkono mai yaji toh amma a gaskiya ni ba mutum bane wanda ya son cin barkono. Duk lokacin da nake cin abinci na tabbatar da cewa abinci ba abinci mai barkono da yawa bane. A ko da yaushe idan aka dafa abinci a gidanmu muna tabbatar da cewa babu barkono saboda kowa a gidanmu ba wanda yake son barkono. Idan kuma aka ce an dafa shinkafa, fari da wake ne, an siyo salati, an siya tumaturi da albasa, an yanka an haɗa shinkafa da ƙodo. To wannan lokaci muna siyan yaji mu daka. To amma idan muka muna daka yaji muna sake shi da yawa saboda ya tabbatar da cewa ya kashe barkonon kuma muna sa magi saboda kuma muna sa kuli-kuli saboda duka hakan ya rage barkono. To amma idan aka samu aka siya aka ci abincin barkono yai yaji, abinci yayi yaji yayi barkono to muna iya juriya kuma ba ma ruguntaka saboda mu gidanmu, alla yayi mu kuma mun gode masa jarumai ne. A ko da yaushe muna gwargwadon ƙarfinmu mu ga cewa mu fa ba ma wani abun da bai kamata ba.

Ana rera waƙa lokacin wanka? Sam sam, ko kaɗan. Bana yi, bana bukata kuma baya birgen ni. Bana ma taɓa yi bam ma taɓa gwada ba. Saboda duk lokacin da aka ce mutum ya shiga wanka, musamman ma idan mutum ya shiga bayan gida, ba a so ma ya yi magana ba. Lanƙata waƙa shi waƙa ko ba a bayan gida ba ma ba wani abu bane mai kyau. To amma idan aka ce na shiga ba yan gida zan yi wanka, ina gwargwadon ƙarfin gaskiya in ga cewa ban yi magana ba kuma ban yi hayaniya ba. Ko da yaushe ina yin shiru, ina tabbatar da cewa na yi shiru har na gama wanka na fita. Ko da an kira sunana a waje idan ba wani abu mai mahimmanci bane bana bayar da amsa, sai dai in yi shiru saboda wankan ma dukkan wankan baya wuce minti goma. Dika dika wankan ma in yi yawa shine minti ashirin. To duk mutumin da yake buƙatar yin abu a guri na san zai iya bani minti ashirin in gama abin da zan gama in zo mu ba shi amsa shi. Bana waƙa ko kaɗan ma bana ma rera waƙa a kowane lokaci. Ballantana ma lokacin wanka ko magana bana yi a lokacin wanka. Wanka ne a gaba nan kuma in samu in gama in fita. Iyaka ke nan.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Eh gaskiya ina kwana a gado ne to amma ina iya kan kwana a ƙasan ma don ni ba mutum bane mai tsatstsauran ra'ayi. Akwai wasu mutane wanda zasu ce in ba a gado ba zakaga baza su iya yin bacci ba. Wani kuma zaka gaya ce ma fa in ba a ƙasa ba bazai iya kwanta ba. To ni gaskiya bana da irin wannan ra'ayi. Da inda na samu kawai bacci nake yi. Ba ni da ra'ayin cewa wai sei kan gado ko kuma sei ƙasa. Gaskiya ni ba ni da irin wannan ra'ayin. Duk inda na samu barci nake yi. Kawai dai ita batarda ce wa guri mai tsafta ne. Guri ne wanda akwai asirin mutum zai iya kwantawa. Saboda ai lokacin da mutum yake barci, zakaga ai baya cikin yanayi wanda yasan abin da yake yi to wuri nede wanda ba hayaniya, babu damuwan mutane to shine kawai buƙata na. In samu abin da zan shimfiɗa kam zan iya kwanta wa a gurin. Amma idan na samu gadon kuma shima zan iya kwanta a kai. Ba ni da tsatstsauran ra'ayi. Ni mutum ne mai sauƙin ra'ayi kuma duk abin da na samu ina amfani da shi. Ba ni da wani zaɓe zaɓe ko ace sai abu kaza na musamman ko mai ma na musamman ina amfani da shi kuma abin da in ba a samu na musamman ba shima ina ƙoƙari in yi amfani da shi.

Ina kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki. Ka san yanayi ne yake kawo kwana a ciki ko kwana a waje. Yanzu in akace lokacin sanyi ne, to kagan dole mutum ace ya kwanta a ciki cikin daki ma ba na farko, dakin ciki to amma idan lokacin zafi ne, daddace wa ina da AC, ina da wani inji wanda ake kiran shi AC wanda yake hura iska idan an sa shi a jikin lantarki. To amma ka san iska na yanayi na Allah ya fi daɗi. To idan aka ce lokacin zafi ne ina fita fili ina kwana a waje. Amma idan lokacin sanyi ne ina shiga ɗakin ciki ciki ba ma ɗakin farko ba ɗakin ciki nake shiga in kwanta. Saboda shi lokacin sanyi ana buƙatan mutum ya samu guri wanda ba iska sosai kuma inda zai samu yumɓuya saboda yumɓuya kan shi ya kare kan shi daga sanyi. Amma lokacin zafi kam ana buƙatan iska haka kowa ya fita. Kawai abu babban da zan nema kawai net na na soro ne in ɗaure, shikenan sai in kwanta a cikin filin gida. Sai in kunna AC na akwai AC na na waje zan fitar da shi waje. Kawai sai in kunna shi sakana kwanta a bu na. Ba soro kuma ga shi ba zafi ga iska. Amma idan lokacin sanyi ne gudu nake in shiga ɗakin ciki ciki.

Yaya kake kiyaye kalman sirri. Gaskiya ni mutum ne wanda ya san falalar sirri na san ma'anar sirri. Ina aiki da jami'an sirri na ƙasa. Haka gaya ma cewa ina aiki da jami'an sirri na ƙasa baya nuna cewa na tona asirin sirrina saboda ina so kowa ya san cewa ni ma'aikacin sirri ne na ƙasa, da ƙasa wato International Intelligence Personal. Mutum ne wanda yake aiki na sirri ga ƙasashen duniya gabaki ɗaya saboda duk duniya ko'ina muna aiki na sirri ma gwamnati saboda mu muna da lasisi daga gwamnatin na duniya ba gwamnatin ƙasa ba kuma kowane ƙasa muna da tambarin mu na lasisi a duk duniya musamman ma a nahiyar Afirka da nahiyar Asiya. Ni ma'aikacin ne na sirri wajen sirrin suna ma'aikatan suna tsaro. Ina amfani da lura da lamarin sirri na yau da kullum na zirga-zirga na abun da yake faruwa kuma ma'aikacin sirri na gurin kasuwanci musamman ma irin manyan jiragun na ina amfani a wurin ilimina na sirri a ga cewa sun kai inda ake buƙata. To duk lokacin da aka gama wani ilimi na sirri ko maganar sirri to ina tabbatar da cewa ni ma kai na sau ɗaya na ke ji. Idan na ji sau ɗaya kuma ace wa ƙwalwa na bakina ba zai sake furta shi ba. Ban lanƙata wani yaji kuma ni sirri idan ka gaya mun ko kai ne ka so ka sake tambaya mun sirrin bana gayama sai na tabbatar kai ne kuma kana da hujja kuma kana da dalili. Idan ka ce mun ɗaya da ɗaya uku ne to na riga na riƙe. Idan ka ce wannan sirri ne to na riƙe. Ko kai ne idan ka zo ka nuna mun kamanta to bana gaya ma saboda kai ma ina zargin ka."